Ina ajiye kalmar sirri a wurin da na tabbata wani ba zai samu gani ba sai dai ni. Ina ajiyeta a cikin littafi ko takadda. Ina wajen ƙoƙari na domin na ga bani rubuta ta a cikin wayata ba. Domin rubuta ta a cikin waya yana iya sawa wani ya sami ya ci karo da ita lokacin da ka rasa wayarka ko kuma ka sayar da ita. Amma idan ka na rubuta ta a wani document ko memo wanda ba kowane yake da access da shi ba sai ni, to yana taimaka mun wajen killace ta da raba ta da faɗa wa hannun wanda za su iya shiga su yi amfani da bayanan sirrina.

Ina share gidana sau biyu a kowace rana. Idan na tashi da safe bayan sallar asuba, gari ya waye nai bacci na farka. Abu na farko da nake yi shine share gida, na tabbatar na tsaftace shi. Sannan, la'asar bayan yara sun yi wasa, sun ɓa ta wurari da dama, in dafa abinci, an ɓa ta kicin. To shi ma wani lokaci ne na muke yin shara domin tabbatar da gidan ya tsaftata kafin dare.

Gaskiya ne ba ma abocin tsaki ba ne, sai dai kuma lullu ina iya zuwa lokaci zuwa lokaci. Musamman lokacin da ka kalli ka ga wani abu da ba ka son gani ko kuma wani abu ya ɓata maka rai ko ya sa ka a damuwa. To kana iya aikata tsaki lokuta da dama ma ba tare da ka san ka aikata ɗin ba. To amma a takaice ba zan kira kaina na mutum mai yawan busa tsaki ba. Sai dai in buƙatar hakan ta tashi, wanda sau tari ina aikata wa ne ba ma tare da na san na aikata shi ba.

Ina kula da gashina ne ta hanyar yin aski. Ina aske shi amma ba gabaɗaya ba. Sama sama irin askin da ake kira low cut shine askina. Masan nan a kullum na sa brush na goge kai domin na goge kaina na tabbatar da gashina ya kwanta. Ban cika amfani da yin wani amfani da wani mai na musamman ba domin kula da gashina. Sakamakon ban ma taba barin sa yayi yawan da har zai buƙaci sai an saka masa mai kafin ya loshi ko ya kwanta ba. Wannan sune hanyoyin da nake bi nake kula da gashina a takaice.

Ina neman izinin hutu ne ta hanyar rubutawa. Aaa, domin akwai hutu da a matsayina na ma'aikaci na cancanci na yi shi dukkan shekara wanda yake na tsawon kwana talatin. Sannan kuma akwai hutu na mutum yake iya yi a yanarshin lafiya ko kuma lokacin da wani al'amari ya taso masa na gaggawa wanda zai hana shi zuwa wajen aiki. To irin hutun da basu wuce kwana ɗaya ba ko kwana biyu. To idan kun sami kyakkyawan, idan na sami kyakkyawan didito da shugabana, so ina iya ba ni hutun wannan ba tare da na rubuta ba. Kawai zan sanar da shi ne ina so na huta kuma zai amince mun da cewa dai to na je na huta ɗan. Amma idan hutun da ya wuce haka, to dole ne ina rubuta shi na nemi izini a bani. Sannan kuma su ma suna bani izinin ne a rubuce na je na shigar da shi a cikin kundin bayanai na.

Gaskiya bani da Wi-Fi a gida, sai dai na wayata. Wani lokacin ina iya buɗe hotspot sannan sauran jama'ar cikin gidan su buɗe Wi-Fi ɗinsu suyi connecting. Wani lokacin kuma su ne za su buɗe hotspot ɗin, ni kuma na buɗe Wi-Fi dina har nayi connecting. Amma dai Wi-Fi a matsayinsa na shi kaɗai wanda za a iya ajiye wa a gida ko waya yayi connecting to gaskiya bamu da shi a cikin gida.

Eh, tabbas, ni ma'abocin riƙe lema ne a lokacin da ake yin ruwa. Domin asali ma na mallaki lema ta ne, sabida yanayi na ruwa kuma bana amfani da ita sai mun shiga yanayi na damina yadda muke tsammanin ruwan sama a koda yaushe. Sa'annan yanayin kan tabbas ina amfani da lema, musamman wajen zuwa kasuwa, zuwa masallaci ko zuwa wani waje mai muhimmanci wanda ko da ana ruwa zan buƙaci na je ni. Saboda haka ina amfani da lema a irin wannan lokutan domin na samu na gabatar da al'amura na masu muhimmanci a lokacin da ake ruwa.

Gaskiya nafi son ina son malamai da yawa. Musamman malaman mu nawa na zamani da suke koyar da addini. Ina son Malam Haifan, ina son Gadan Ƙaya, ina son Rijiyalu Limu, ina son Mansir Sokoto, ina da sanin Dr. Ali Mansir Umar. Da dai sauransu, malamen ahalil suna.